Lokacin na fi so a shekara shi de, lokacin da mutane suke hidimomin Sallah da sauransu. Za ka gani kuwa da lokacin da yake wannan lamuran nashi, ba tare da ya samu wata targanɗa ko makwancin haka ba. Mutane da yawa suna jin daɗin wannan lokaci. Za ka ga mutane sun sayi ragon Sallah, sun yanka kuma sun yi abinci a wannan lokaci. Mutane ba su cika yinwa ba wannan lokaci, shi yasa za ka ga mutane suna jin daɗin lokacin babbar Sallah ko lokacin ƙaramar Sallah. Amma da yawa yara sun fi son lokacin babbar Sallah saboda za a ci nama, za a yi hidimomi sosai sannan za su sanya kayan Sallah. Idan ka haɗa da wancan lokacin za ka ga akwai bambanci matuƙa. To a irin wannan ne suke amfani da wannan dama sai ka ga sun je barkar Sallah sun samu kudadansu. Samun kuɗaɗe abu ne mai matuƙar wahala a wannan lokaci da rashin kuɗi. Saboda da yawa abin da za ka je shi ne ka je kai musu abin da bai dace ba ka da kamar rokon kuɗi. To ka gani abu ne wanda bai kamata ba. To da wannan suke amfani yaran da sassauransu. Za ka ga iyaye sun hana su amma sun ƙi ji. Su ce musu kada ku je gidan wayancen kada kuyi kaza, kada kuyi kaza, amma sai kaga sun share wannan maganar sun je to ka gaskiya shekarar da mutane ko ni fi so ita ce wannan irin shekarar ne. Za ka ga abinci ya sauka al'amura sun daidaita ba a samun damuwa sosai. Na farko abin da ya sani ke son wannan shine lokacin babbar Sallah, akwai abin da ake ce ma layya. Mutane da yawa suna yin wannan layyayen ko suna jin daɗi ko suna samun lada. Za ka kowa ya sayo ragon shi an zo an yanka da sahiyar Sallah, an ɗora an zo an ci yan hanji ko baya daga nan ko sai azo a soya gangar jiki washe gari. To mutane gaskiya suna jin dadin wannan lokaci. Za ka gani ba su zama ba su abin da bai dace ba. Sai ka ga nan da nan da nan mutane sun samu kuɗi sun je sun yi hidimominsu. Da yau da kullum ba tare da sun tambayi wani ba. Domin idan suka tambayi wani, wani zai rena musu wayo. Haka wa kallon Sallah za ka gani, ana zuwa kallon Sallah da ranar Sallah da ranar hawan bariki. Zaka ga kowa yayi gayun shi ya tafi kallo. Wasu kuma za ka ga suna yin shi dawaƙan haya ko kuma wanda suke dawaƙan su suna hawan abinsu. Sai inda su je wajen su samu su yi wannan al'amari nasu. A al'amuran Sallah abu ne mai girma wanda mutane suke maida mashi hankali sosai. Za ka ga mutum ya ɗinka kayan shi masu kyau ya samu hula takalmi da sauran al'amuran abubuwa yau da kullum. Domin su tsira da mutuncin su ba tare da sun samu damuwa ba. Abin da ya sa mutane suke wannan saboda su samu yardar mutane da sassauransu. Ana yin abincin Sallah kowa yazo yaci da sauransu. Idan kuma aka gama sai kaga an aika ma mutane makota da abokan arziki abincin sallah, sai kaga mutane suna ta jin dadi, har ma a dauki kudi a baka, a baka makamancin wannan saboda me? Saboda kazo ka kawo musu abincin sallah. Duk da dai yanzu ma ana yi amma ba sosai ba. Da an fi yin wannan shi ya sanya. Amma abinda ya kamace mu shine ya kasance muna tattaimaka wa juna, muna tattaimaka wa juna wannan zai bamu dama ta yanda zamu samu abinda muke so. Sannan taimako yana da dadi a kungiyance a wani lamarin da sauransu. To abin da ya kamata mutane su riƙe yj kenan ya kasance sun samu wannan dama ta yin abin da ya dace. Ya kasance ko a musulunci ma, abu ne da ya kamata mutane su maida hankali.

Ina dafa abinci sosai. Ina samun abinci mai kyau in dafa, amma yana ɗanɗaukan lokaci kafin nadafa abinci. Abinci dai abin da yake buƙata kafin ka dafa shi kasance ka samu training wanda zai ba ka dama yadda za ka dafa shi. Abinci yana da matuƙar tasiri a rayuwa. Rayuwa ba ta iya yiwuwa dole sai da abinci. Abinci yana taka rawa wajen rayuwar yau da kullum mu, girman mu, lafiyan mu da sauran abin da ya shafe mu. Shiya sa da yawa ake cin abinci. Bayan da za a yikaga mutum ka ji ance maka wai wannan bai cin abinci. A dole yana ci sai dai ace wannan yana ci kaɗan, wannan kuma da yawa, wannan kuma tsaka-tsaki yake cin abinci. To dole sai munci abincin sannan za muyi rayuwa. Kaman yadda sai mun sha ruwa sannan za muyi rayuwa. To abin da ake nufi ke nan, ya ka zo matakin farko na yadda ake dafa abinci. Farkon idan kana so ka dafa shinkafa da wake da mai da yaji, abin da farko za ka fara yi shine ka je ka hura wuta. Bayan ka hura wuta, ka sanya shi saman-- ka sanya tukunya saman murhu. Bayan nan sai ka zo ka sanya ruwa cikin tukunya. Abin da kike so ka dafa shine ka fara dafa farar shinkafa da wake. Sai ka zo sai ka ɗora shinkafan ka sanya, ka sanya ta ciki tare da waken ka fara dafa su. Harsai sun dafu sannan kuma ga yican dama kana, kana yin abin da ya dace, kana zuba ficcen wajajen. Abin da za ka yi amfani da shi shine ka tabbatar da ka ɗauko wannan ka sanya shi cikin tukunya. Sannan sai ka zo sai ka fara yin abin da ya dace na dafa abinci. Dafa abinci na wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane suke jin ƙyuyar dafa abinci. Su ke sa ko buhu da mutum yake yi, za ka ga ya daɗe bai gama abinci ba ko wani ma yace daya so, ya zo ya dafa abinci gara ya je ya sawo abinci. Kuma dubba haka yake ba. Duk abin za ka dafa ya fi yawa ya fi albarka. Bayan da za a yika je ka sai abincin sa ye nema ka wata yawa. Diyan da aka yi bai maka yawa. Abin da ake so shine kasance dai kana ɗauka abu da muhimmanci wajen dafa shi. Ya kasance idan zaka dafa abinci, kana sanya kayan ƙamshi da dai sauransu. Ina magana ne idan kana so ka dafa abinci da huwa duka da sauransu. Sai ka samu tukunyan ka, sai ka samu man ka, control oil ko manja sai ka soya shi. Sannan kuma dama ga albasan kanansai ka ɗan ɗauko sai ka zuba. To sai ka fara abinci. Ka zuba ruwa idan ta tafasa ka zo ka zuba wake tunda wake sai ya fi saurin, ya fiwaha lar ya dahuwa. To idan ya ɗanyi nisa sosai sai ka zo ka zuba shinkafa. Ya si ta dahuwa tare. Bayan ka gama dama sai ka zo ka sa spices ɗin ka da sauran kayan abubuwan da za su taimaka maka wajen dafa abincin ya sunan shi. Abincin mutane da yawa ko da huwa duka. To bayan ka gama zuba wannan, sai ka zo ka fita naji inda za ka zuba abincin. Sai bayan ka, ka, ka tanada za su kai ka zo ka jira abinci ya dahu. Idan abinci ya dahu, ka gama ke nan abin da za ka yi bai da yawa. To bayan nan sai ka fara tunaninme ya kamata ka yi. Ina za ka zuba abincin. Suwa da wasu za su ci abincin. Shimma abincin zai ishe ka ko ba zai ishe ka ba. To ta wannan hanyoyin ne za ka gano cewa yaya ake ciki da sauransu. Bayan nan sai ka fara zuba mutane cikin kwanoni. Wannan zai ba ka dama ka gama abin da kake so cikin ƙarƙaran lokaci. Mutane da yawa suna jin ƙyuyar dafa abinci. Gaskiya cewa dafa abinci abu ne mai matuƙar muhimmanci. Abu ne abin da ya kamata ka yi shine ka tabbatar da ka gama wannan. Inde kana so ka yi abinci maidaɗi dole za ka kashe shi kuɗi inda za ka samu shi kayan da ya kamata ka zuba.

Ina shan madara amma ina daɗewa gaskiya ban sha madara ba saboda madara yanzu tayi tsada ba kowane zai iya sayan madara yasha ba. Abunda nake tunani shine mutane da yawa basu sayan madara su sha. Abunda suke yi shine suna samun saniya ko in za su samu madara. Amma madara dai tsabtacacciyar samun ta aiki ne. Wata madara ma dana gani sai aka ce mani da rogo ake yin ta, da rogo ake yin ta can kudu abinda yaban mamaki sosai. Madara tana ɗaya daga cikin abubuwa masu gina jiki da ya kamata ace yaro ana ba shi babba ma yana buƙatanta. Ya kasance kana amfani da ita sosai wajen shan shayi ko yin wajen wasu abin nadaban. Abunda ya kamata shine idan akaba ka madara ya kasance kamai da hankali wajen abun al'amuran yau da kullum. Kana amfani da ita wajen shan wani abu ko abinda ya dangaci wannan. Abubuwa ne masu rikitarwa a ce mutum bai shan madara. Shi ya sa ko likita yana cewa ka sha madara sosai wanda zata taimake ka wajen gina jikinka da sauran al'amuran yau da kullum. Akwai da yawa wanda basu shan madara amma ƴan kaɗan ne gaskiya. Yawanci mutane suna shan madara ko suna jin daɗanta. Wadda za ka gani za su ce maka, "Eh, madarar da muke amfani da ita ga sunan ta da sauransu." Inda madarorin yanzu da an ɓata su wasu da yawa basu da daɗi. Wasu da yawa kam kana shan dassa za ka ji su ba zaƙi ba komi ba wani garɗi. Madarar da ita ce irin cereal real wata madara da aka yi cambaya. Mutane sun so ta sosai an saiwa ƴan boarding da sauransu inanko mutane sun ji daɗi. Matuƙa abunda ya kamata a yi shi ne ya kasance mutane-- kanfanonin su na tsaftsace madara wadda zata ba mutane lahiya da sauransu. Ba a ce madara ba abunda take yi sai a wani abun, abinda baisha hi wannan ma. Madara abu ce mai kyau. Abunda ya kamata a yi shi ne arin ƙaba yara suna shan madara wanda ya kasance ta ƙarfafa ma jikinsu ƙwarin gwiwa sosai. Za ka ga madara tana taimakawa wajen al'amuran yau da kullum. Ba yadda za'ai a ce mutum bai shan madara kaga jikinsshi lafiya lau. Dole ya kasance in dai kana son ka samu abunda kake buƙata dole ya kasance kana shan madara a jikinka. Za ta ba kariya sosai da calcium da sauransu. Shi ya sa duk lokacin da nake da kuɗi sai in samu ƴan madara ta in je in sau in ɗan riƙa sha. Wannan tana taimakawa sosai wajen al'amuran yau da kullum wanda zai ba ni dama in yi su ba tare da na sha wahala ba. Madara, madara mutane suna mata kallon ba wani abin kirki ba amma madara abin kirki ce. Da ya kamata ace mutane suna sha sosai. Shi ya sa wasu wa za ka ga jarirai idan basu da ruwan madara wajen mama su, za ka ga an siyo madara ana dama masu suna sha. Ko kuma a samu madara ƴar wannan a riƙa ba su sai kaga nan da nan sabis me da jikinsu sun yi kyau, sun yi bulbul. Saboda haka mutane a riƙa shan madara. Kada ya kasance ana wannan was kuma sai suce wai da madara da kifi wanne ya hi ko wanne da wuri shi. Da nama da madara da kifi ko wanne ya sha babban. Akwai abunda ake rarraba su da daban-daban. Wannan shine zai baka daman gane cewa wanne ne ya fi muhimmanci amma dukkansu abun abubuwa ne masu kyau. Da ya kamata ace mutane su bi da hankali wanda zai taimake su rayuwarsu ba tare da sun sha wahala ba. Babu yadda za a yi ace ga abinda za ku yi likita ya gaya maku amma saboda kun raina likita, ku ce likitan nan bai isa yagaya maku haka ba. Ku yi gaban kanku kada ku je ku samu madara ku yi ta sha. Idan kuka yi ta sha da yawa ana samun damuwa. Ya kasance kun sha a hankali, a hankali. Kada ya kasance kuna, kuna wasa da ita ko ko ya kasance kun yi.